To ni ne ina son wasan ƙwallo. Ba ma yi ba kaɗai hadda kallo, ni ina yawan yin wasan ƙwallo kuma ina kallon ƙwallo saboda asali ma ni na taɓa karya ƙafa buga ƙwallo kuma na warke na ci gaba. Tafiya na ma ya ɗan canja tun daga lokacin kariyar nan amma buga wasan ƙwallo ba abu ne da na shirya bari yanzu ba. Ina son buga shi kuma zan ci gaba da buga shi saboda akwai wani abudaya da ƙwallon, akwai nishaɗi a cikin shi, akwai jin daɗi kuma bari da idan kai ka yi gama kai wanka ka huta, ka ga irin ɗaya daga cikin motsa jiki, haka motsa jiki. To idan an fita daga maganar son ƙwallo kuma abu na biyu da na san, eh, wasa ne nake so shine wasan buga, eh, gama gama'i a waya. Ina son buga shi ma wasan ka gani, eh, ina son bugan ƙwallo kuma ina son buga adventure. Wasannin da za ka riƙa neman abu ne around certain locations ka zagaya ka nemi abubuwa kuma kai abu. Daga wannan ni ina son su masu son gaske.

Eh akwai satin lokacin da around 2017 shekara dubu biyu da goma sha bakwai kenan da na fara koyon ɗinki. So a zuwa lokacin dai zan iya ɗinka tufafen yara, zan iya ɗinka duka de na maza na mata dai zan san iya ɗinka jallabiyar mata kamar su abaya da sauran su. Tun daga lokacin kuma eh yanzun an tambayeni cewa zan iya ɗinka tufafi zan ce eh, zan iya bugun kirjina in ce eh. Amma kaga tun da ya daɗe ace tun wurin shekara dubu biyu da goma sha tara shekara shida da ya wuce kenan ban sake wani ɗinki ba. To kaga zan ce kamar zai yi wuya ne ace idan na yi ɗinkin zai fito da kyau amma inde ɗan ɗinka tufafi ne zan iyakan ƙoƙari na kuma zan ɗinka da za a gani ya yi kyau har ayaba. Yauwa to dede wanda za a gani ya amfani mutane kuma a ji daɗin amfani da shi zan iya ɗinka wannan sosan gaske.

Umm, ana maganan mai, wane irin mai kenan nake shafawa kuma, eh, wane irin mai nake amfani da shi wurin dafa abinci. To, dukka dai zan amsa dukka biyu. Idan ma mai dafa abinci ne, ni na fi son da, eh, amfani da mai da babu, eh, cholesterol, eh, kitse kenan. Man da babu kitse a ciki wanda amfani da shi ya fi, umm, ya fi inganta jiki kuma baya kawo kamar ƙurajen fuska ko abubuwa dai masu kamansa haka. To, ni na fi amfani da shi. Sannan kuma idan, eh, magana ake yi na irin mai shafawa to, eh, ina siyan, eh, mai cream. Ba zan faɗi sunan kamfanin ba dai amma cream ne na shafawa. Sannan sai in siya, eh, man kaɗi. Na muna gargajiya wanda ake haɗawa da ƙwallayen itatuwa. To, idan na siya man kaɗin nan sai in haɗa da wasu, eh, kayan inganta fatar mu na gargajiya. Sannan sai in cuɗa sa a ciki. Idan na cuɗa su a ciki sai in dinga amfani da shi. Fata zai yi laushi, lafiya zai shiga jiki kuma kai ba ka takura ma fatan ka ba. Kai ba ka yi uzin, eh, abubuwan da kamfani suke sawa a mayikansu ba.

Eh ina kunna Bluetooth kullum saboda ina amfani da abubuwan kunne wanda a turanci bature ke kiran shi AirPod. Ina sa AirPod to kuma idan zan aika takardu ko zan aika hotuna daga, eh, waya zuwa, eh, kwamfuta. Idan ba, eh, abun da kai kamar MB ɗaya megabyte guda ɗaya ba ke nan, ƙananan abubuwa ne da ba sai na yi hana su da igiyoyin USB ko kuma na amfani da, eh, sharing na waya da kwamfuta ba. Abubuwan da ba su da yawa ne da ba su kai, eh, megabyte ɗaya ba sai in tura su ta Bluetooth. So ina amfani da Bluetooth, eh, fiye da sau ɗaya. Ina amfani da Bluetooth fiye da sau ɗaya a, a lokaci da a rana sai ya zama sau biyu ko sau uku ke nan. So in dai har tambayi na nufin kullum nake amfani da Bluetooth to gaskiya ina amfani da shi fiye da sau ɗaya kullum. So ina amfani da shi sosai, sosai. Don ko yanzu da nake recording ma akwai shi a kunne na da shi nake recording. So wannan shi ne.

Yanzu kuma zan sake magana a kan, eh, tambayoyin naku. Saboda ni kaɗai, eh, ake tambaya, "yaya sa hannuna yake?" Amma tambayan sai yazo ita kuma yaya sa hannuna ku yake? To ni gaskiya, um, na san sa hannuna yanda yake amma ban san na sauraba. To zan yi magana ne a kan sa hannuna nini kaɗai. Ni sa hannuna na iya kan ƙoƙari na inga yanda nake sa hannu bai yi kama da komi ada ya fito daga sunana ba. Saboda na lura kowa zai sa hannu zai ɗauko wani abun ne daga cikin sunanshi. Sai yayi, eh, kamar, eh, jagwalgwalo ko kuma zan ce kowa na da ƙa'idar yanda yake yin na shi. To amma ni nawa ba haka yake ba. Kawai nayi tunanin, eh, abune tun lokacin ina ƙarami kuma nayi uzing abun nan ina, eh, zana sa hannuna. Haka sa hannuna yake bai yi kama da komi da ya fito daga sunana ba. Yanda nake sa hannu bai yi kama da komi da ya fito daga sunana ba. Kai kaɗai wani zai ma wani wuya ya kwafi kayi sa hannunka. To haka sa hannu ya kamata ya zama.

Ai duk wani abu da ya shafi kula da jiki, duk wani abu da ya safi, eh, neman lafiya kamar yadda shi motsa jiki abu ne da yake, eh, tabbatar da cewa jikin mutum bai yi yawa ya fita daga kan layi ba kuma dai ba a samu obesity ke nan ko tarin kitse a jikin mutum da sauƙi. Sunan ƙoƙarin motsa jiki ba kullum ba amma sau biyu a sati. Ina yin iyakan ƙoƙari inga na motsa jiki saboda neman lafiya. So in dai wannan ne ina iyakan ƙoƙari na motsa sau biyu saboda neman lafiya kamar yadda na faɗa da an ce shi kiwon lafiya ba abu ne da za a yi wasa da shi ba. Toh ina yin motsa jiki sau biyu a sati. Eh, kuma da yake ni mai buga ƙwallo sosai ne shima wannan ai, eh, wani yanayi ne na motsa jiki ina yin ƙoƙarin wa'anan sosai.

Farko, na farko app ne zan ce shine na kira, eh wanda yake zuwa da waya wanda ake kira da shi. Shi ɗin kuma wani lokaci nakan amfani da Truecaller. Wani lokaci kuma ina amfani da initial wannan na farkon da yake zuwa tare da waya wanda zaka gane tagin din shi a phone. Eh, to app na biyu da zan ce ina amfani da shi sosai shine na tura saƙo. Eh messenger, messages wannan da yake zuwa daga da waya kiɗan nan ke nan da ake tura saƙo da shi. Yawwa, to na uku kuma da zan ce ina amfani da shi shine wanda ake, na uku da zan ce ina amfani da shi shine wanda ake, wanda ake application ɗin da ake.

A'a, bana waƙa in ina wanka saboda am. Shi wurin wanka wuri ne da ya kamata a samu natsuwa, so don natsuwa ni bana, ba ma na wani magana a waje. Eh ban dai ƙi zan yi magana a zuciya ba amma in dai ina wurin wanka bana, bana magana balle ma waƙa. Eh bana magana ma shi kan shi balle ace ga shi eh ina yin waƙa. Eh ina girmama wurin wanka shine ya sa bana ma yin magana balle har in yi waƙa. Saboda a addini na ya ce a girmama wurin wanka, saboda akwai ciwon da yake zama kaman ba kai kaɗai ke ciki ba. Ka girmama waƴanda ake nufin kake ciki da su sai ka, sai kai shiru, ka natsu, ka wanka, ka fita duk wani waƙan da za kai ai za ka iya yi in ka fito daga wurin wanka. Sai ka waƙan ka daidai yanda kake so kuma sau nawa kake so babu ƙorafi ko wani abu ko rashin jin daɗi. To wannan shine ni nawa, um, yanda na tashi kuma aka, um, yanda aka yi mun koyarwa kenan. Eh yanda koyarwa na ne kuma ya, ya, ya fuskanta kenan.

Eh, sai dai ko in ce da sa fe. Dan da yamma ban tabbata ina shan shiga sosai ba. Amma da safe kam ina shan, eh, ruwan madara na shayi kenan da siga kuma shima ba kowane safiyan ba. Amma dai idan dai za'a zaɓa cikin guda biyu tsakanin, eh, da safe ne ko kuma da yamma, na fi shan siga da sa fe. Hmm, na fi sha da sa fe. Saboda da yamma bana cika shan kayan siga. Na fi shan kayan gishiri. Irin ɗan abubuwan da idan ka ci za ka ji daɗin kwanta wa. So, ni dai, ga, ta nawa fannin na fi cin kayan gishiri da yamma.

To, um, ina amfani da gidan, eh, talabijin ina kuma amfani da gidan rediyo. Sannan akai, akai-- ina karanta jaridu na, eh, takarda kenan. Sannan kuma idan an fita daga maganan jarida ko kuma wa ina, ina amfani da social media. Amma a social media ni ba kowane labari na ke ɗauka ba, sai de labarin da, eh, tabbatattun gidan wallafa labarai ko kuma, eh, tabbatattun, eh, me zan ce, eh, eh, fejin gwamnati ko wa ina su ka yaɗa. To su labaran su ina amfani da su saboda ingancin su. Ko a ce gwamnati ko a ce ofishin shugaban ƙasa sun sake sanarwa ko kuma a ce, a a wannan gidan rediyo kaza sun, eh, watsa labaran nan, sun wallafa labaran nan a tabbatattun, eh, shafukan su na, eh, watsa labarai. To da su ni nake amfani gaskiya. Ina yawan tabbatar da cewa duk wani labarin da na ji ya inganci shi.

To, kawowa gidanmu, abin hawa mana. Ni da na san gida kuma sai na nemi wani abu da zai kai ni ko kuma wanda zai kai ni. Daga na fitan zandawo sai dai in shigo gida ko wani abin da zai kawo ni ko kuma yana ke kawowa gidanmu. A'a, maye sunan shi map nake yu zin. Sai in ɗauki map in zana hanyar gidanmu, in zana tsarin yanda wurin yake. Haka yake. Saboda wani lokaci ba wai daga kai ba ne, wani lokaci ba wai baka gane hanyar ba ne. Tabbaci ne kawai ko kuma kaji ofishin 'yan sanda sai sura ko kai gida sai a tabbatar da wannan gidan ku ne ko ba gidan ku ba ne. Eh, wannan haka yake. Na gode Allah ya taimaka.

Eh, na iya ɗaura ƙulli sosai. Ina ɗaura ƙulli sosai kuma na ɗaura ƙulli indai ba mutum ya zauna ya nitsu ya kwance ba, ba haka kawai yake kwancewa ba. Wai zaka ɗaura ƙulli mutum na amfani da shi zai gaya kwance dankanshi ko a ce ya yi sakwa-sakwa koyaushe bai ɗauri da kyau ba. Ni ina ɗaura ƙulli yana ɗaura zam-zam, yana ɗauruwa matuƙa, ɗauruwa mai kyau, ɗauruwa da ba a wasa da shi. So inda nine ƙulli, ƙulli na yana zama ƙulli mai kyau. Yana zama ƙullin da idan an gani za a sani cewa awai, eh mutum ne ya ƙulli. Hmm to wannan shine saboda ina iya kan ƙoƙarina, ina ganin na yi ƙulli mai kyau kuma ya ƙulli da kyau kuma ya ɗauru da kyau. Eeh ƙulli na kenan. Amma akwai umm abubuwan da kai da kanka ba zaka so su, su, su ɗauru da kyau ba. Ba za ka so yin ɗauri da kyau don ka zamge da kyau saboda may be aka yi abun da zai matse ko ya fashe ko ya takurama abu. So kaima da kanka da zaka ɗaure sai ka zauna ka tabbatar ka ga eh ka ɗaure shi amma bai zamge zam-zam ba, bai ɗauru yanda zai takurama abun da ba ka so ya takurama wa ba.

To na farko dai ni mutum ne daga, um, Arewacin Najeriya. Eh ni Bahaushe ne daga arewacin Najeriya. So kaga al'ada ne mutum ya sha koko da safe kenan. Eh wanda ake yi da, um, idan an jiƙa dawa ko gero ko masara. Idan aka jiƙa shi ya juku aka tabbatar ya juku sai akai gidan markaɗe wurin masu niƙa kenan. Sai a markaɗa a niƙa shi yai laushi. Sannan da aka dawo sai a sa ruwa sosai a tace a bashshi ya kwanta. Idan aka bashshi kwanta sai a tsiyaye ruwan sai a bashshi gasaran, eh, dunkulen, um, cikin dawan ko geron ko masaran kenan. To, um, kamin akai nikan na manta za a ɗan sasu, barkono, citta, kamin fari kayan ƙanshi dai da kayan ɗanɗano. To idan aka riga aka sa wa'annan kayan ƙanshi da kayan ɗanɗanon kaga, um, zai ƙanshi sosai kenan. To wannan shi ne, um, abu da na, da nake yawan, um, sha da safe. Shi ne abin da nake sha da safe.

To, in dai maganar in dai ni mutum ne da ya fi son lokacin, ahh, lokacin sanyi. Saboda sanyi abu ne da zaka lulluɓe jiki ko ka sa kaya mai kyau sai ka, ka tserewa sanyi amma zafi, da fanka, da AC. Sai dai ba ka dan fita ba, sai dai ba ka motsa ba, sai dai ba ka ji yin wani abu ba. Shi fanka sai ya tabbatar cewa, duk yanda za a yi, shi fanka sai ya tabbatar cewa, ahh, sai ya tabbatar cewa shi ya takura maka. To ka ga, in dai magana ne ya kamata a ce, ahh, zafi ba'a ma haɗa shi da sanyi a tambaya ba. Saboda shi sanyi zaka iya guje mai kaya ne kawai zaka sha ka rufe jiki, ka rufe ƙafa, ka rufe ko'ina a jiki. Shi kenan an nemi a guje ma sanyi. Amma shi zafi, mutum ya sha, ya guje ma zafi. Shi kam sanyi, yana da ɗan sauƙin gujewa. Zaka iya guje mai da ɗan sauƙi kaɗan. Hmm, wannan shine bambancin su biyu. Wannan shine abun da ya sa ni na fi son sanyi akan zafi.

To, ehm, damuwa dai bai wuce a tabbatar an kwantar da hankali ba, an tsaya a natsaye saboda na farko, dai bin wadi bai kamata ka yi idan, eh, akwai damuwa ba. Shine ka yanke shawara ko ka ɗauki hukunci. Ko lokacin da kake, eh, cikin damuwa yanke shawara ko ɗaukan hukunci yana zuwa da rauni. Don haka za ka iya, eh, shawaranka ya zama kayanke shine a kan damuwan da kake ciki ko kuma saboda damuwan da ka shiga. To ni dai bana yanke shawara idan ina damuwa. Zan je wuri ne da yake da shiru ko kuma in je wurin mutane da suke sani nishaɗi. Suna nan ɗa biyu abokanai, ah, da inda ana tare da su za'a don samu labari da wasu abubuwan da ake yi da ba zai bari ka ka shiga cikin damuwa ba. Zai iya ɗan ɗauke hankalinka. To daga baya idan an gama gaba daya, hankali ya kwanta, magana ya lafa ko miya ya shiga daidai sai a dawo a yanke hukunci a ga yanda za a yi ko sai a fita daga cikin damuwa.

To, dangantakar nan dai bai wuce na aiki ba wanda ya ƙunshi idan ya kai hannunka in sun bukaci ka musu ka za a wurin aiki kai musu. Idan kuma kai ne ka bukaci, aa, su maka ka za ka je su maka. Sannan kuma idan wani ne ya turo su ka su zo wurinka kai musu, kai musu. Na aiki ne. Sannan akwai dangantaka na mutunci wanda bai shafi, aa, harkar aiki ba. Wannan dangantaka ya shafi harka ne na zamantakewa na yau da gobe. Wannan ya nema alfarma a wurinka ko kai ka nema wani alfarma ko abokantaka ko a ɗan-- wa'inda kukai kusa da su sosai a cikin abokan aiki a ɗan fita, ɗan shaƙatawa da, em, hutawa tare. Sannan kuma akwai dangantaka da ya shafi tsakanin kai da wanda ya fi ka muƙami wanda ka san dangantaka ne na girmamawa. Sannan kuma akwai dangantaka da ya sake shafan wanda kai kuma ka fi muƙami. Dangantaka ne shi kuma da za a danganta shi da kai ka girmama na ƙasa da kai. Abin da za ka yi ka tabbatar cewa kai ba ka, aa, ƙuntata musu ba ka tabbatar cewa abun da kai bai shafe su ba. Abun da kai ya zama abune da zai sa su ji daɗin yin aikinsu: yawwa.

Eh to wannan duka dai ya danganci wane irin lokaci wane irin yanayi ake ciki. Shi tufafin auduga ni nafi son shi mai kauri sosai a lokacin sanyi. Shi kuma tufafin siliki abu ne da zaka so shi sama sama lokacin zafi. To shima mai kaurin shi za a iya amfani da shi lokacin, lokacin mene ne sunan shi? Lokacin zafi. Amma kaga duka biyu za a iya amfani da su. Ya dai danganci wane kawai mutum yake so ne.

Eh sosai. Bama wai don ayyuka kaɗai ba ko don lokutan bacci da lokutan tashi bacci ana sanya wa'inan tunatarwa abu ne da ka san eh shi mutum akwai shi da mantuwa, akwai shi da mantuwa matuƙa. So ni ina sakawa bama wai don aiki kaɗai ba ko don, eh bacci ko don, eh shaƙatawa. Ka samu lokacin shaƙatawanka kada lokacin aiki ya shiga na shaƙatawa, kada kuma na shaƙatawa ya shiga cikin na aiki. So duka wa'annan abubuwa ne da su kan sa mutum ya sanya tunatarwa. So idan kana so ka tuna ko don wani abu sai ka sa wa'annan tunatarwan sai su taimake ka a wurin, am, tantance lokacin da za ka yi wannan da lokacin da zaka yi wancan. So ni a wurina duka biyu ina sa, eh tunatarwa.

Eh, ba ma wata-wata kaɗai ba. Shi manufa ya kamata a same shi a duk wani mu'amalan da za'a yi saboda ya zama kamar taimako, ya zama kamar abin da zai sa mutane su yi ƙoƙari sosai don su ga sun kai ga manufarsu kowane lokaci. Ba wai ma sai an kai ga har maganan wata-wata kaɗai ba. So abin da za a yi shi ne sai a yi iyakan ƙoƙari aga anyi hitting wannan manufan da aka sa wa daidai lokacin da aka same. Idan an samu haka ko fiye da haka an fi jin daɗi amma idan ba a samu ba sai a sake ɗiban wani lokaci, a sake ɗiban wani manufa don a ƙara himma, a ƙara ƙoƙari aga an samu abin da ake so. Wannan shi ne.